Wane app kake amfani da shi don saƙonni? App ɗin da nake amfani da shi don saƙonni ina amfani da application na WhatsApp ko Facebook ko Instagram ko kuma TikTok. Ɓangaren kuma na waya ina amfani da message ko messenger. Waɗannan apps su ne nake amfani da su wurin amsan saƙo kuma ina jin daɗin amfani da su matuƙa.

Kana jin kukan zakara da safe? Yaushe kake cajin wayarka? Lokacin da nake cajin wayar na lokaci ne da daddare in zan kwanta. Idan na ga bani da caji wani lokacin kuma idan ina da caji bana carjinta a wannan lokacin ina barine sai safiya tayi sai da safe kenan. Wannan lokacin ne yake bani dama in yi cajin waya na. Na gode sosai.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Yadda nake kiyaye kalmar sirri, ina kiyayewa ne ta hanyoyi da dama kamar haka. Ina kiyayewa ne ta hanyar wannan yadda zamu samu abin da muke sawa. Ina ga sirri, hanya sirri, hanya ne wanda za mu bi da shi ta al'amurka kala kala da dama. Al'amarin da za a bi da shi ta hanya mafi dai-dai, al'amarin da za a bi da shi ta hanyan da babu wanda zai isa ya iya tonawa, kuma ta hanyan da babu wanda ya isa ya san menene makasudi da kuma tabbacin da za a sa an yi wannan abin. Na gode.

Kuna samun horo a wurin aiki? Eh, muna samun horo a wurin aiki musamman idan manyanmu sun bamu aiki da dama. Za mu bi da su ta hanyan da suke so. Kuma Mu yi musu ladabi da biyayya. Idan ka yi rashin daidai, a hora ka. Idan ba ka yi daidai ba ma, a hora ka. In ko ka yi daidai, ka ci nasara. Indai har ka na son ka kasance wanda za ka yi aiki mai kyau, to ka dinga aiki cikin jin daɗi lumana ga ga shuwagabanninka. Matukar idan ka yi aiki mara kyau tabbas za a hora ka.

Kana son karanta littattafai? Tabbas ina son karanta littattafai, saboda wasu abubuwan da dama ta littattafai ake samun su. Musamman littattafan mu na ɓangaren addini, ɓangaren islamiyya. Eh, tanan ne zaka san menene rayuwa take tafiya daidai, kuma tanan ne zaka san yaya rayuwarka take. Makai karan kanka zaka san me ke wakana a cikin rayuwar ka. Karanta littattafai abune mai kyau a cikin addinin mu, ɓangaren addinin musulunci. Na gode.

Nawa madubi kuke da su a gida? Madubin da muke da su a gida aƙalla sun kai duka ɗaki muna da madubi. Kuma a gidanmu muna da ɗakuna guda biyar. Anga madubi guda biyar a cikin ɗakuna. Sannan kuma akwai bayuka guda biyar su na, ko wane bayi akwai madubi. Ka ga madubi guda goma kenan. Muna da madubi aƙalla guda goma a gidanmu.

Kana son cin abincin titi? Abincin titi ai lalura ne. Ba wai zan ce ina so ba, kawai dai ina ci ne bisa lalura. Idan har ban yi aure ba, abincin titi ya kama ni zan ce. In ko har na yi aure na gaji da cin abincin titi. Saboda shi abincin titi yana kamawa ne musamman idan har kana da-- kana kan aiki ko uzuri wanda baza ka iya zuwa gida ba. Idan ka ci abincin titi, ka yi ne domin kare lafiyarka kuma ai akwai daɗi.

Kuna da manufa na wata-wata? Eh muna da manufa na wata-wata saboda manufar mu na wata-wata, manufa ce wanda idan har, har budget naku yayi, musamman wata ƙasan wata da ake tura albashi, kaga tun kafin a tura ma albashin ka gama kasafi, ka gama duk wani plan naka kai manufanka duka. Da kaga an tura ma albashin ka, ka san me za ka yi ke lokaci ɗaya.

Kana son ɗakinka yayi haske? Tabbas ina son ɗakina yayi haske. Ni ko nake son ɗakina yayi haske saboda zama a duhu ai lalura ne kuma hatsari ne saboda duk nasara, inda har takai nasara, to a ganka a cikin haske a kiyaye duhu. Na gode.

Kana kwana a gado ko a ƙasa? To gaskiya ni ɗakina babu gado. Katifa ce shinfideɗiya labceciya. Anan nake zuwa in kwanta kuma anan nake zuwa in yi harkokina. In kai ma kana buƙata ka zo ka buga harka. Zan ba ku guri. Gama bane. A'a asalin gamawa ba, babban gamawa. Nan na yi aiki. Na fiya nan ya aiki. Masha Allah. Yau to ka ji fa'in mata masu kafa ciki. Eee, wannan gurgiya shanu.